Kana son cin abincin titi? Eh ina son cin abincin titi wasu lokutan, amma ba ko da yaushe ba, Nakan ci abincin titi ne idan ya kasance ba ni da option, sai na ci hakan. Nakan yi maneji da shi a haka.

Yaya kake dawowa gidanku? Ina dawowa gida ne ta hanyar hawa abin hawa wanda zai kawo ni gida. Misali, ina kan hau mashin ko na hau keke napep. Su ne abubuwan da nake hawa.

Me kake ji ranar biyan albashi? Ina nakan ji farin ciki ranar biyan albashi domin daga lokacin da ke fara tunanin me zan yi da kuɗaɗan, zan saya kayan abinci, zan saya wancan duk wani needs nawa zan siya da kuɗin.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ba na reka, ba na rera waƙa lokacin wanka. Domin addinina ya yi hani ga yin magana yayin da mutum ke cikin bayi. Babi kyau yin haka, so ba na yi.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Nakan ba da ra'ayi a aiki cikin hikima ta yanda wa'inda zan ba ma ra'ayina din ba za su yi fushi ba kuma ba za su ji ba dadi ba saboda a gudanar da aikin yadda ya kamata.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh, nakan sa hannu a wasu daga cikin saƙonnin namu amma ba kowanne ba. Amma tabbas nakan sa hannu a wasu daga cikin saƙonnin mu na aiki.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Ina gina dangantaka ta kasuwanci ne ta hanyar yanar gizo ta hanyar bibiyan abokanan kasuwanci na da nake kasuwanci da su a ko da yaushe ta tura musu saƙonni ta wayar su.

Nawa madubi ku ke da su a gida? Muna da madubi kamar guda biyu zuwa uku waɗanda muke amfani da su wajen kallon fuska yayin da aka yi wanka kuma yayin da wani abu ya faru da fuskar kana so ka ga me ke faruwa.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Dangantakarmu da abokan aiki ya kasance dangantaka ne na shakuwa na ba ma juna shawara yadda za a gudanar da aiki mai kyau da kuma yadda za a yi abubuwan da ya kamata a gun aiki yayin aiki.

Kana cin tafarnuwa? Tabbas ina cin tafarnuwa, domin yana daga cikin wasu yankuna na abincinmu a nan, arewacin Najeriya. Muna cin shi domin magani, muna cin shi kuma domin kashe ƙarnin abinci.

Menene lambar ku mai albarka? To ban san wane lamba kuke magana akai ba, lambar waya kuke magana ko ko lambar ofis wadda muke aiki da ita? Amma in ita ne ban san yazanyi inba ku an san hakan ba.

Yaya aikin ku yake? Yanda aikin mu yake shine muna aiki ne domin tura patient ganin likitoci yayin da suka zo ganin Doctor misali record unit.

Kana tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri. Ya danganci ina zani ko kuma lokacin da nake amfani da shi da zai kai ni wurin na je na dawo. Ina tafiya da sauri tabbas.

Sau nawa kake share gida? Mukan share gida sau ɗaya, ko sau biyu, a rana, amma ya danganci yanayin da ake ciki kuma dalilin da zai sa ayi sharan.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci. Ina da katin kasuwanci da shi muke raba ma kwastamomin mu ko kuma da muka ɗan ƙulla alaƙa da su mu kan ba su domin gudanarwa.

Kana iya yin iyo? Tabbas ina iya yin iyo a ruwa. Idan na shiga ruwa nakan yi iyo, nakan yi wasa a cikin ruwa sosai na ɗauki lokaci ina wasa a cikin ruwa domin yana sa ni nishaɗi.

Wane irin burodi ka fi so? Burodi, kowane kalan burodi ina son shi amma ya danganci a ina aka yi shi, a ina aka yi shi kuma yanayin taste ɗin shi ya ke. Amma burodi abun so ne.

Kana sanya belt a kullum? A'a, ba kullum ba. Saboda wasu lokutan na kan yi amfani da kaftan ko kuma na kan yi amfani da wanduna masu roba. To ba kullum nake amfani da belt ba.

Ya kake inganta aikinku? Nakan inganta aiki ta hanyoyi masu yawa. Ta hanyar da aikin zai zanto akwai sauƙi kuma ba zai baka wahala ba kuma zaka gina alaƙa da abokan aikinka da kuma wanda ka ke yin aikin dominsu.

Wani shago kake, kake fin zuwa? Na fi zuwa shagon ɗinki domin a nan nake gudanar da harkokina, domin ni tela ne a sana'ar hannu. So ina zuwa shago, na fi zuwa shagon ɗinki.

Wane wasa kake son yi? Ina son yin wasan ƙwallon ƙafa domin ina jin daɗin yin sa kuma ina samun nishaɗi a cikin sa. Wasan da na fi so kuma nake son yi shi ne wasan ƙwallon ƙafa.

Sau nawa kake amfani da intanet? Nakan yi amfani da intanet kusan kullum. Nakan yi amfani da shi kusan kullum, kusan duk kowane daƙiƙa, kowane sa'a. Ya danganci yanayin da nake ciki da kuma abin da nake yi, amma dai kusan kullum ina amfani da.

Kana sanya agogo a hannu? Tabbas ina sanya agogo a hannu. Tun wani lokuta ma idan na shirya zan fita idan ban sa agogon ba, ji nake kaman na yi missing wani abu a jikina, kaman ban sa wani abu a jikina ba so. Nakan yi amfani da agogo a duk lokacin da zan fita.

Yaya kake ajiye kuɗi? Nakan ajiye kuɗi ta hanyoyi da dama. Ta hanyar adashe ko kuma na ajiye shi a cikin wani banki na da ban fiye amfani da shi ba domin ina son yin amfani da kuɗin a gaba.

Kana sa turare kullum? Ina sa turare amma ba sosai ba, saboda yanayi na yanayin rashin lafiya. Bana son turare yayi yawa a jikina domin yakan sani inyi atishawa, yakan sa ni in ji ƙaiƙayin hanci.

Yaya jadawalin aikinku yake? Yanda jadawalin aikin mu yake shine akwai aikin safe, akwai aikin rana sannan kuma akwai aikin dare. To ya danganci wane aiki kake sannan kuma ga lokacin da za ka zo shi.

Ana ba da shawara a aiki? Tabbas ina ba da shawara a aiki. Idan aka fito da wasu al'amurori da ya kamata mu ba da shawara, mu kan sa baki kuma mu kan ba da shawara kuma ana sauraran mu sosai kan.

Kana tauna goro? Tabbas na kan tauna goro amma ba kullum ba. Bai fi so ɗaya ba a wata ɗaya. Wani lokacin ma sai na fi wata ɗaya ban sashi a bakina ba. Fas ina tauna goro.

Ruwan nawa kake sha kullum? To, ya danganta da yanayi. Idan lokacin zafi ne an fi sha ruwa sosai, so nakan sha kaman leda huɗu a kan nera arba'in. Idan kuma lokacin sanyi ne, nakan sha kaɗan, baifin insha guda uku bah.

Ya kake jagorantar mutane? Nakan jagoranci mutane cikin hikima da basira da kuma tabbatar da abin da nake so in yi magana da mutanen a kai cikin fasaha da fikira domin su gane me na zo musu da shi kuma taya za su karɓi al’amarin da nazo musu da shi.

Yaya dangantakarku da maƙwabta yake? Gaskiya muna da dangantaka mai kyau, dangantaka na aminci. Domin ba ma samun matsala da su, kowa na sabgoginshi yadda ya kamata kuma muna harkan arziki tare da su. To bamuda wani matsala da maƙwabta muna dangantaka mai kyau.

Kana rufe baki lokacin hamma? Tabbas ina rufe baki lokacin hamma domin wannan ɗabi'a ne mai kyau kuma koyarwa ne na addinin musulunci. Idan kana hamma ka rufe baki ka sa hannunka rufe baki. So ɗabi'a ne mai kyau kuma ina yi.

Me yake baku ƙwarin guiwa a aiki? Abin da ke bamu ƙwarin guiwa a aiki shine yanda masu gudanarwa suke kokarin kula da mu da kuma kokarin biyar mu akan lokaci. To shi ma wannan yana ƙara bamu ƙwarin guiwa idan aka biya ka akan lokacin aiki, wayen lokaci.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Tabbas ina bin ƙa'idojin aiki, domin duk inda kake aiki dole zaka bi ƙa'idojin su. Saboda ka zauna lafiya kar ka samu matsala da masu wajen. To dole zaka bi ƙa'idojin aiki. Tabbas ina bin ƙa'idojin aiki.

Kana mike jiki da safe? Tabbas ina mike jiki da safe. Nakan yi exercise da safe. Na ɗan jujjuya jiki saboda nima karan kaina na in ji da din jikina. Ina mike jiki da safe sosai.

Kana cire takalmi a gida? Tabbas nakan cire takalmi a gida. Idan na zo bakin ƙofa, zan cire sai in shigo cikin ɗaki. Domin gudanar da ayyukan da ya kamata ba a shigar da takalmi cikin ɗaki ko don tsafta ko kuma ba ka san me takalmin ya tako ba.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? To ya danganci wane kalan rikici ne sannan kuma me ya hada rikicin, sai ka san yanda za ka yi ƙa ɓullo ma al'amarin ta sasanci sai ka fara riƙe wanda zai fara fahimtanka ko kuma ka fara yin magana da wanda zai fi fahimtanka.

Yaya kake bikin ranan haihuwar ka? To gaskiya ban wani cikan yin bikin murnar bikin ranan haihuwa na ba domin lokacin ya kan zo min ne kawai sai dai na yi addu'a, nai hoto na yi posting a status, mutane kuma su min addu'an Allah ya ƙaro shekaru mai albarka.

Yaya kake jira a layi? To na kan yi jira a layi cikin haƙuri da kuma jurewa abin da nake ƙoƙarin jira har layi yazo kai na. Na kan yi haƙuri da ba ma tausasa zuciya a kan abin da zan zo yi yana da muhimmanci to bari inbi layi.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? To a cikin 'ya'yan itacen da na fi so gaskiya nafi son aful da ayaba. Domin na kan ci ayaba kamar ina cin abinci. Haka aful in na samu aful na kan sha aful kamar ina cin abinci. So gaskiya su biyun nan nafi son su, da aful da ayaba.

Kana lulluɓa da bargo? Tabbas nakan lulluɓa da bargo musamman a lokacin sanyi. Nakan lulluɓa sosai da bargo lokacin sanyi ko kuma lokacin damina. Idan asuba ya yi sanyi yakan zo sosai, so nakan lulluɓa da bargo.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Gaskiya ba kowane lokaci ba. Wani lokacin nakan je before lokaci, wani lokacin nakan je bayan lokacin ya, ya yi kifta da kaɗan. Wani lokacin kuma nakan yi late sosai saboda duba da yana yin abin hawa. So mu kan samu wasu lokuta mu je dai dai wasu lokutan kuma mu yi late.

Yaya kake taimakawa mutane? Nakan taimakawa mutane ta hanyoyi masu yawa. Misali, a wajen da nake aiki in akwai taimakon da zan iya ba wa mutum, nakan yi iya bakin gwargwado na wajen taimaka masa da abin da yake buƙata. Amma taimakon ya danganci ta wane fanni mutum yake bukata. Na kuɗi ne?

Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Gaskiya indai ina wajen aiki kusan kowane lokaci cikin duba saƙonni nake. Saboda ba ka san wane kalan saƙo ne zai shigo ba, sannan ta yaya zai shigo. To dole ne mutum ya zamto cewa mai taka tsan-tsan wajen shigowar saƙo saboda yai maza ya bayyanawa wa yan uwan aikinsa.

Kana kulle ƙofa kullum? Tabbas ina kulle ƙofa kullum, yayin da zan fita nakan kulle ƙofa sai kuma in na dawo. Ko kuma ofis closing zan kulle ofis in ba da key ko kuma duk inda naje in na san cewa na shiga ana kulle wa zan kulle.

Kana samun horo a gurin aiki? Eh, ina samun horo a gurin aiki. Wasu lokutan mu kan tafi workshop ko seminar ko wasu abubuwa haka na ƙarin ilimi. To mu kan je can wajen mu je mu samu horo kuma mu zo mu horar da na ƙasa da mu.

Kana yin kiran bidiyo? Wannan tambaya naku bai bada ma'ana yanda ya kamata ba. Idan ana ƙirƙiran bidiyo ne, eh wasu lokutan nakan ƙirƙiri bidiyo na saka domin tallatar da haja ta. Idan haka ake nufi.

Wane irin miya kake ka fi so? Wane irin miya ka fi so? Gaskiya na fi son miyan egusi soup. Ina son miyan egusi. Miyan egusi yana bani farin ciki na kan ci shi kuma na kan ci abinci mai yawa. Idan tuwo zan ci, na kan ci tuwo da yawa da miyan egusi soup.

Kana musabaha da mutane? Tabbas ina musabaha da mutane musamman a lokutan sallah ko bayan an fito daga sallan ko mun ida sallah mukan yi musabaha ko ko mun je wajen taron mutane mu kan gaggaisa sami musabaha da su domin shi ma wani yanki ne na addini musabaha da mutane.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu unguwar talakawa ne mai cike da tarin al'umma da kuma bambancin yarurruka da kabiluka. Muna zaune cikin farin ciki cikin nishaɗi da annashuwa da son juna da ƙaunar juna. Ba hayaniya ba fada tsakaninmu.

Wacce biki ka fi so? Gaskiya na fi son bikin aure ko bikin suna. Amma tabbas na fi son bikin aure. Saboda a lokacin ne ake shagulgula ko kuma bikin sallah ana shagulgula ka ga mutane wanda ka daɗe ba ka gani ba za su zo za ka gan su a yi raha.

Yaya kake magana da abokan ciniki? Nakan yi abu, nakan yi magana da abokan ciniki cikin hikima da sani me zan faɗa musu ya faranta musu rai, da sanin ta yaya zan kira hankalinsu a kan kasuwanci na.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Tabbas ina son buɗe taga a ɗaki, musamman lokacin zafi. Lokacin da gari ke ɗumamewa, in ka buɗe za ka ji iska na shigowa. To taga abar buɗewa ne kuma ina son buɗe ta a kullum.

Menene burin ku a aiki? Gaskiya burin mu a aiki shine mu cimma abin da muke ƙoƙarin cimmawa. Sannan kuma ka yi ƙoƙari ka sama kanka position mai kyau a gurin aikin ta inda idan ci gaba ya zo promotion za a tafi da kai domin ƙwazon ka da a zaƙa da zaƙa ƙuranci.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh nakan ƙetare ƙafafu lokacin zama saboda yanayin da za ka so zaunawa ka yi balance sannan kuma ka samu nishaɗi ta zaman ko kuma in ka zauna ba ka matsu ba, ba ka matsa makanka ba.

Wane wata aka haife ku? Watan da aka haife ni, an haife ni 1st January 1989 ranar Wednesday.

Kana amfani da matashin wuya? Tabbas ina amfani da matashin wuya domin kwanciya cikin salama da ni'ima. Domin in ka sa matashi bacci na maka daɗi kuma ka kan kwanta ba tare da ka samu ciwon kai ba.

Ka fi son kayan zaƙi ko gishiri? Gaskiya duka ina so. Ina son kayan zaƙin ma ina son kayan gishirin. Duk wanda ya samu ni kam duka ina son su. Ko kayan gishiri ko kayan zaƙi, duk wanda ya samu ni, ma'aboci wayannan abubuwa ne.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Nakan kare kanmu daga sauro ta hanyar amfani da maganin sauron da kuma amfani da net, wato raga-raga da ke tare sauro shiga inda mutum ke kwanciya.

Kana kwana a gado ko a ƙasa? A gaskiya ni kam a gado nake kwana, a gado nake kwana indai ba na je bakunta wani wajen da lallai sai na kwana a ƙasan ba amma dai a gidana a gado nake kwana tabbas a gado nake kwana.

Kana fatan samun cin yawa? To wannan tambaya ta ku bata ba da ma'anar da ya kamata ta bayar ba, domin ban san me wannan cin yawa yake nufi ba.

Kana iya kunna wuta? Tabbas ina iya kunna wuta. Ya danganci wane kalar wuta kuke nufi. Wutan lantarki ko ko wutan cakwal. Mutum ya haɗa wutan cakwal ko kuma mutum ya kunna wutan gas. To, ya danganci wane kalar wuta kuke abin nan ama ina nakan.

Kana cin abinci da cokali ko da hannu? Gaskiya da duka ina yi, ya danganci me zan ci, sa'an nan kuma ina zan ci abincin amma ko da cokali ko da hannu duka ina cin abinci, ba wanda ba na yi.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Gaskiya ina son bayar da kyaututtuka da yawa, musamman kyautan kuɗi, kyautar kayan sawa, kyautar hula ko kuma kyautar abinci. Ya danganci wane lokaci kuma me ake yi, wane yazaka bada kyautar.

Wani gudu na fanka ka fi so? Gaskiya na fi son daidai matsakaici. Bai yi gudu chancham ba kuma sannan bai tafi a hankali ba. Matsakaici yanda zan ji iskan cikin nishaɗi.

Yaushe kake kwana kullum? Yaushe nake kwana kullum, gaskiya nakan kwanta da daddare na yi bacci zuwa wayewan gari da safe. Shine kwanana.

Kana raba abincinku da mutane? Eh muna raba abinci da mutane amma ya danganci mutanen sun zo ne ko mu ne za mu aika musu abincin amma muna raba abinci kam da mutane.

Wane launi ka fi so? Gaskiya na fi son launin fari. Na son launin fari sosai sosai domin ni karan ni karan kai na yakan fidda ni kunya. Nakan ganin na yi looking kyau, na yi kyau a cikin launin fari.

Wane abincin gargajiya ka fi so? Na fi son ɗan wake a cikin abincin gargajiya. Ina son ɗan wake da ɗan gauda. Inaa son wadan nan abincin gargajiyan guda biyu, ɗan wake da ɗan gauda.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Nakin yanke shawara a aiki ne ta hanyar shawartan abokan aikina da kuma jin ra'ayoyinsu akan al'amurin da muke ƙoƙarin yanke shawara akai, sai mu in yanzarta da hukunci.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Gaskiya baƙi, tun da na taso dai ni da baƙi, launin tawada baƙi nake amfani da wajen gudanar da rubutu a kan allo.

Menene mafi muhimmanci a kasuwanci? Na farko dai kuɗin ka, kuɗin da za a yi kasuwancin da shi. Na biyu shine wajen da za a sayar da kasuwancin. Na uku kuma shine wanda zai siya kayan kasuwancin. To suna da muhimmanci waɗannan abubuwan.

Waɗanne app- apps kake amfani da su sau da yawa? Nakan yi amfani da SMS, nakan yi amfani da WhatsApp, nakan yi amfani da Twitter, nakan yi amfani da Facebook kusan kullum, nakan yi amfani da Mail shima kusan kullum, WhatsApp ma kusan kullum.

Kana kallon inuwarka? Tabbas ina kallon inuwana, musamman wajajen ƙarfe 1 lokacin da inuwan yake nuna maka, tunda ba kowane lokaci inuwanka ke nunawa ba.

Yaya kake haɗuwa da abokanan ciniki? Wakan haɗu da su ta yanar gizo, wani lokacin kuma abokanan aiki na ne, wani lokacin kuma abokanai na ne, wani lokacin kuma ƴan uwa da abokan arziki, arziki na ne. Kai zaka yi jiki.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Nakan yi addu'o'i na tashi daga bacci, sannan nakan mike, na yi sallah, sa'annan na yi shirin wanka da shirin fita aiki.

Ka fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Gaskiya na fi son miya mai zafi. Saboda abinci ma ya fi wucewa idan miya na da zafi. Zai ka ci shi cikin salama kuma ka na jin ɗumi a jikinka. Na fi son miya mai zafi.

Kana iya jefa dutse nesa? Tabbas na kan iya jefa dutse nesa. Domin in na shilla shi ya tafi sai yayi dogon zango kafin ya faɗi. Ina iya jefa dutse nesa. Ya danganci me zan yi da dutsen kuma me ya jawo sanadiyar jefa dutsen.

Yaya kake tafa? Nakan tafa sosai yayin wajen taro ko kuma wajen nuna mahimmancin wani abu da wani yayi sai na tafa. In sa hannuna guda biyu na tattafa. Hannu guda biyu palms.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Nakan magance damuwa a aiki ta hanyar gano me ya kawo damuwan sannan kuma ta ya za a ɓullo mata. Sannan dawa dawa zan tattauna domin magance damuwar domin a samu matsaya. Ta haka nake magance damuwa a aiki.

Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Gaskiya na kan je da wuri, dan in aka ce abu ƙarfe kaza yana da matuƙar wahala kaga naje ba a daidai kan lokacin ba. In kuma an samu saɓa ni ban je da wuri ba to matsala na rayuwa wanda ba za a iya rasawa ba.

Yaya kake gaishe da mutane? Nakan gaishe da mutane da kalmomin mu na Hausa ko kuma na Musulunci “Assalamu alaikum” ko kuma nace ina kwana idan da safe ne ina wuni inda rana ne. To ya danganci yanayin da muka tsinci kan mu za a yi gaisuwan.

Wane irin ice cream ka fi so? Gaskiya na fi son vanilla. Na fi son ice cream vanilla domin nakan, na kan ji daɗin flavour din kuma ina son flavour din sosai sosai. Ko chocolate, shi ma na kan siyo shi sosai sosai.

Kana amfani da sauro net? Eh, na, ina amfani da sauro net a cikin ɗaki domin hana sauro shiga inda nake kwanciya domin gudun kar malaria ya kama ni.

Menene kake ji a tsoro? Gaskiya na kan ji tashin hankali da rashin natsuwa idan, idan na ji tsoro a kan wani abu. Na kan ji tashin hankali kuma na kan ji jikina ya kama rawa. Na karasa natsuwa na a yayin tsoro.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Lokacin da babu wutar lantarki, nakan zauna na yi amfani da waya na domin ta ɗan ɗauke min kewar rashin wutar lantarkin. Nakan yi amfani da waya na.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Nakan kiyaye abubuwan da za su bani matsala a jikina, sannan nakan kiyaye abubuwan da zan samu matsala da su domin kara lafiya na. Misali, abubuwan ci da abubuwan sha da na san za su bani matsala ga lafiya.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya wajen sauraro jin abubuwa da dai sauransu. Na kan yi amfani da kunnen waya domin abubuwa da dama na sangogin rayuwa.

Kana cire farce? Tabbas ina cire farce. A lokacin da ya tsira, nakan cire da kaina ko kuma nakan sa a kira masu cirewa su zo su cire mun domin tsabtan kaina da kaina. Cire tsafta yana daga, cire farce yana daga cikin tsafta.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Na kan yi abubuwa da dama, shirye shirye, wani lokacin guga, wani lokacin kuma na kan zauna na yi kallo, wani lokacin kuma na kan zauna na yi sabgogi na rayuwa ko na yi hira da matata da ɗana in ina gida.

Ka fi son zama a kujera ko a taburma? To, ya danganci yanayi da kuma dalilin zaman. Amma gaskiya na fi son zama a kan kujera fiye da tabarma. Idan zan ci abinci ne, na fi so in zauna a kan tabarma amma in ina zaune ne na nishaɗi, na fi son zama a kan kujera.

Yaya kake son zama? Na fi son na zauna ƙafafuna na ƙasa ko kuma na zauna ƙafafuna na saman kujera. Ina son irin wannan zaman ko kuma na zauna na kishin gida ko na zauna na kishin gida. Na ma fi son in zauna in kishin gida.

Kana son ɗaukan hotuna? Tabbas ina son ɗaukan hotuna domin akwai tarihi a cikin hotuna. A duk lokacin da ka ɗauki hoto akwai wani lokaci da zai zo in ka ɗauko shi ka nuna mutane zasuyi mamakin wannan hoton da kuma abin gwan zai zamanti maka cikin ban sha'awa.

Kana shan magani kullum? A'a gaskiya ba na shan magani kullum. Sai in bani da lafiya nake shan magani amma haka kurum ba na daukan magani in sha sai da dalilin shan.

Wani irin kiɗa kake son ji? Gaskiya ni bana wani son jin kiɗa. Bana wani son jin kiɗa gaskiya, saboda duba da yanayin addini, jin kiɗa haramun ne. Toh bashi da wani fa'ida. Ni bana wani son jin kiɗa.

Ina kake son ziyarta da hutu? Gaskiya ina son ziyartan wurare da ba hayaniya, wuraren da mutanen da suke gurin ban saba da su ba. Nakan ji daɗin ziyartan irin wa ennan wuraren lokacin hutu.

Botiki nawa kuke da su a gida? Gaskiya muna da botikai da yawa, Dan muna da botikai za su kai kamar takwas zuwa goma kuma duka muna amfani da su. Muna amfani da su wajen tara ruwa da kuma ayyukan cikin gida, wanki, wanka da dai sauransu.

Kana kallon taurari da dare? Tabbas ina kallon taurari da dare, saboda su sun kasance ababen kyawu a yayin da kike kallonsu kuma kana ƙara kaifin nazari wajen kallonsu sannan ka kan tuna wasu abubuwa da dama a lokacin da kake kallonsu.

Kana iya dafa abinci? Tabbas ina iya dafa abinci nau'uka da dama kam. Domin duk wanda ya yi karatu a nesa da gida to tabbas zai iya dafa abinci. To ni ina daga cikin waɗanda suka yi karatu nesa da gida kuma na iya dafa abinci sosai. Duka abin da ya kamata na san wani ina ci na iya dafa.

Sau nawa kake share ƙura? Nakan share ƙura sau ɗaya. In a gida ne, ya danganci yanayin yanda waje yake datti sai a share. In kuma a shago ne, kusan kullum cikin share ƙura ake saboda yanayin iska da muke ciki yanzu.

Kana biyan kuɗi ta waya? Tabbas ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan Remita, ina biyan NEPA bills, sannan kuma nakan biya kuɗaɗe ko na tura masu kuɗaɗe ta waya da sauran sabgo gida da muke amfani da.

Kana da WiFi a gida? Gaskiya ba ni da WiFi a gida. Nakan samu WiFi ne kawai idan na je ofis, amma a gidana gaskiya bai, ban yi connecting ba. Ina nufin babu ke nan. Ba ni da WiFi a gida.

Kana sanya safa kullum? Gaskiya bana sanya safa kullum. Duba da yanayi amma dai in dingi kama ko zan saka kobashu nakan sa safa ko kuma lokacin sanyi kamin yanzu. Haka dai lokacin sanyi na shiga lokacin sa safa yayi amma bana sa safa kullum.

Kana kunna Bluetooth kullum? A gaskiya bana kunna Bluetooth kullum, sai lokacin amfani da shi, ko kuma ina cikin yanayin amfani da shi. Amma dai ba kullum nake amfani da Bluetooth ba, sai yadda yanayi ya zo da shi.

Kana iya ɗaura ƙulli? Tabbas ina iya ɗaura ƙulli. Misali in za a kai wani kayan wanki nakan ɗaura ƙulli a tafi da shi kuma wani abu makamancin haka. Gaskiya nakan iya ɗaura ƙulli.

Yaya kake jin hayaniya? Gaskiya ina jin hayaniya yana ɗagan hankali kuma bana jin daɗin sauraron hayaniya saboda yana sa mun ciwon kai. Gaskiya hayaniya ba abar so bane.

Me ka ke saya daga kasuwa? Ina siyan abubuwa da yawa, kayan masarufi, da dai sauransu, kayan sawa, kayan amfani na yau da kullum. Ina siyan abubuwa da dama. Duk kusan abubuwan da muke amfani da su a kasuwa muke zuwa mu siye su.

Kuna da manufa na wata-wata? Tabbas, ina da manufa na wata-wata, musamman contribution nan da muke yi a ofis na wata-wata da kuma wasu al'amurori da duk wata muke yin su. Misali monthly report da muke turawa.

Kana iya ba da barkwanci? Tabbas ina iya ba da barkwanci saboda nakan so na yi wasa da dariya da mutane kuma na ƙirƙiri barkwanci na ba su domin su sa su cikin nishaɗi. Barkwanci abin so na ne kuma ina jin mu'amala daɗin mu'amala da mutane.

Ka fi son bus ko taxi? To, duka duk wanda ya samu ni ina so amma in so samu ne, na fi son taxi saboda ba a fiye yawa a ciki ba. Kuma sannan za ku yi saurin zuwa inda za ku je amma in bus ne zai tafi a hankali kuma ga yawan mutane a cikinsa.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantakarka? Aba mafi muhimmanci shine abota wata aba ce da take nuna shaƙuwa tsakaninka da wasu ko wani wanda kuke sharing sirrikanku a tsakaninku.

Ina kake cin abinci a gurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki a cikin ofis dina, wani lokaci kuma wajen ofis misali wajen eatery ɗin, inda ake saida abinci ɗin. Mu kan je wajen mu zauna sai muci abinci bayan munci mun gama sai mu dawo ofis mu cigaba da aiki.

Yaushe kake cin abincin dare? Yaushe kake cin abincin dare? Nakan ci abincin dare misalin bayan sallar isha'i, like wajajen ƙarfe takwas haka tara. Amare na bi ci zujajjen ƙarfe takwas din.

Wani irin tufafi ka fi so? Na fi son kaftan da wando ko kuma jeans da shirt short sleeve mai gajeren hannu. Na fi son kalan wayannan tufafin.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Sau ɗaya na ke share ɗakina in dai lafiya lafiya amma kuma in na zauna a cikin ɗakin ne wani abun da ya sa ɗakin ya yi datti, na kan ƙara sharewa ko kuma na yi bakin da suka zo suka ƙara ɓata ɗakin to na kan share shi fin sau ɗaya.

Menene abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so shine na fi son in sha ruwa mai sanyi ko kuma in sami drink mai sanyi kamar Ceeway Peach.

So nawa kake wanke tufafi? Nakan wanke tufafi so daya, amma shi ma ya danganta da yanayin dattinsa. Wani tufafin idan na saka ba wai nisa nayi da shi ba kuma ba na daɗi bane da shi, nakan cire in tisheh sai wani lokaci bayan na ƙara sakawa sai na wanke. Amma dai so daya nake wanke tufafi.

Kuna da yunifom a gurin aiki? Eh, muna da uniform a gurin aiki. Muna sa scrub, eh, da shi muke amfani a gurin aikinmu ko kuma in ka saka kayanka sai ka ɗora lab coat, a kan kayan da ka saka. Shi ne uniform din mu.

Kana duban kalanda kullum? Tabbas ina duba kalanda kullum. Misali a wajen aiki nakan duba kalanda kullum, a wayana nakan duba kalanda kullum, idan na shiga sallah na ɗaga naga board din masallaci nakan duba kalanda ma a nan gurin. So nakan duba kalanda kullum.

Yaya kake jurewa zafi? Ka, nakan jurewa zafi ne cikin haƙuri amma ba don ina so ba. Domin zafi yana matukar takura mun kuma yana matsa ma rayuwa na. Dan a lokacin zafi na fiye ciwuka, ta ƙananan ƙananan rashin lafiya jikina baya son zafi sam.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Nakan koyi fasaha sabo yayin shigowar sa da kuma in na samu wanda zai nuna min yadda abin yake. Da na mai da hankali cikin ƙanƙanin lokaci nake fahimtar abin abun abin da fasahar yake nufi.

Kana kunna sanarwar apps, tabbas na kan kunna wasu, wasu kuma na kan kashe su. Amma gaskiya ban fiye kunna sanarwar apps ba. Na dai fi kulle su saboda akwai wayanda nake amfani da su kullum kullum to na fi amfani da.

Wane irin mai kake amfani da shi? Ina amfani da mai mai gurguwa ne wajen amfani da shi a fata ta ko kuma coco butter shima nakanyi amfani dashi akan fatata Su ne mayukan da nake amfani da su a jikina.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Tabbas ina yin waƙa cikin zuciya a lokutan da nake cikin nishaɗi da jin daɗi ko kuma farin cikin samun wani abu nakan yi waƙa a zuciya ta sosai kam nakan yi waƙa a cikin zuciya ta.

Kana sanya tabarau? Tabbas ina saya tabarau lokaci bayan lokaci. Musamman in naje ofis in ina kallon system, computer, so nakan sa tabarau saboda ya rage mun hasken da komfutan ke da saboda kar na samu matsala, in samu matsala idona.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Nakan yi tafiya zuwa wurare, ya danganci wurin da zani wani wurin nakan je shi a ƙafa, wani wurin nakan je shi da abin hawa, wani wurin nakan je shi a kan keke. Ya danganci inda zani da nisan inda zani din.

Yaushe kake hutawa a gurin aiki? Lokutan da nike hutawa a gurin aiki shine lokutan da muka samu saukin zuwan marasa lafiya. So nakan ɗan numfasa minti biyar, minti uku amma yana da ƙyar yana da wahala ya wuce haka. Wani lokacin kuma in aka ci sa'a har minti goma ma mukan samu mu ɗan.

Kafi son kofi ko shayi? Gaskiya nafi son kofi saboda shine ban cika mu'amala da shi ba tun lokacin da na same shi. Nakan sha shi cikin farin ciki kuma ina matuƙar son ƙamshinsa. Yana gamsar da ni sosai sosai. Ina farin ciki da kofi. Nafi son kofi akan shayi.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Ina amfani da tsintsiya irin namu ta gargajiya wanda muke amfani da shi wajen share datti, wanda ake tsinko shi a jikin bishiyar kwakwa, ko kuma tsintsiyan da ake tsinko shi na laushin da ake tsinko shi a cikin tsirrai da ke fitowa a cikin gona.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Ina da mage, ina kiwon mage kuma tana haihuwa. Ina kyautar da ƴa'ƴanta kuma ina son ta domin ina jin daɗin mu'amala da ita. Ta shaku da ni sosai, ni ma na saba da ita to tana jin daɗin zaman da mu kuma muna jin daɗin zama da ita.

Kana son kallon wata da daddare? Tabbas ina son kallon wata da daddare. Domin kallon wata da daddare yakan sa ka cikin nazarruka da yawa. Ka dinga jin kaman kasa hannu ka taɓa, ka dinga jin nishaɗi kana jin kana ƙaunar abin da kake kallo.

Ka fi son zama ko tsayuwa? Gaskiya ya danganci yanayi amma dai gaskiya nafi son zama. In tsayuwa ya kan gajiye da mutum amma idan yanayi ya zo da tsayuwan za ka yi dole bayan da ka iya tsayuwan za ka yi amma nafi son zama a kan tsayuwa.

So nawa kake tsarkake gidanku? So biyu zuwa so uku nake tsarkake gidanmu shima ya danganci me ya faru ko me ake yi.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? So nakan ƙidaya kayayyaki a duk lokacin da aka kawo mun su daga guga. Hakan ƙidaya su ya danganci yanda aka kawo su ko kuma guda nawa na ba da sannan.

Kana duba dab da tarin kuɗi? Kana duba dabda tarin kuɗi? Eh nakan yi tarin kuɗi domin amfanin kai da kai. Misali, mu kan yi adashe.

Wane aikin gida kake yi kullum? Gaskiya share share da goge goge da abun da baza a rasa ba. Kitsa wajaje inda aka ajiye abu bai kamata ba. Nakan gyara shi na maida shi inda ya kamata, in ajiye shi a inda ya kamata. Duk wa'inan ayyukan nakan yi su duk safiya duk yammaci.

Ka fi son fensir ko alkalami? Gaskiya na fi son amfani da fensir. Yanzu domin a zamanin da muke yanzu ba a cika amfani da alkalami ba. Alkalami masu karatun tsangaya ne kawai suke amfani da alkalami. Sannan fensir kuma kusan ko da yaushe mukan yi amfani da shi.

Me kake ci a gurin aiki? Nakan ci abinci, nakan ci kayan snacks, nakan sha kayan marmari. Duk abin da ya samu dai a lokacin nakan ci. Ya danganci me zuciya nake so a daidai lokacin. Duk abin da zuciyana yake so shi nake zuwa mawa.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? Na fi son ɗaki wanda ya ke da kayan alato da kuma tsafta. Wajen zama mai kyau, wajen kwanciya mai kyau. Gaskiya na fi son irin wannan ɗakin. Ɗaki mai tattare da kome na bukata.

Sau nawa kake goge haƙori? Gaskiya nakan goge hakori sau biyu. Nakan yi da safe kuma nakan yi da daddare kafin na kwanta. Bayan na gama cin kome nayi shirin kwanciya, nakanyi nakan goge hakori kafin na kwanta.

Kana amfani da ruwan rijiya? Tabbas ina amfani da ruwan rijiya ta hanyar sha, wanki, wanka, wanke-wanke da sauran ayyukan cikin gida.

Kana yin hasashen lokacin bacci? Eh, nakan yi hasashen lokacin bacci a lokacin da na ji gajiya ya zo jikina ko kuma a lokacin da dare ya tsalla. To a lokacin nake fara hasashen lokacin da ya kamata in yi bacci ya yi ko kuma lokacin da nake rashin lafiya.

Kana karanta jarida? Tabbas ina karanta jarida amma ba sosai ba. Ya danganta wani lokaci ake ciki da sauransu. Dake yanzu ba lokacin yawaita karanta jarida bane saboda yawaitan social media. So duk wasu abubuwan da za mu gani a jarida muna gani online.

Sau nawa kake yanke farce? Nakan yanke farce sau ɗaya a sati. Domin tsaftan kai da kai. Domin ni ma in ji daɗin mu'amala da mutane cikin tsafta, nakan yanka farce sau ɗaya a sati.

Menene abincin da ka fi so? Na fi son doya a kan komai. Doya yana ɗaya daga cikin abincin da na fi so a cikin kowane abinci. To doya shine abincin da na fi so a kan kowane abinci.

Ka fi son zama birni ko a ƙauye? Gaskiya na fi son zama birni saboda yanayin abubuwan ci gaba da ke cikin birni baya cikin ƙauye. Saboda haka gaskiya na fi son zama a birni. Birni yana da daɗin zama da kuma daɗin rayuwa. Ƙauye daɗin zaman shi kawai in ka je hutu da wasu abinan.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana kusan kowane lokaci. Kaman yanzu haka amfani nake da wayana. Kusan kowane lokaci nakan iya ciro waya daga aljihuna na yi amfani da shi.

Yaya kake magance matsaloli a gun aiki? Nakan magance matsaloli a gurin aiki ta yanda, ta, ta yanda zan tattauna da abokan aikina mu gano menene matsalar da ya samar da matsalolin, sai mu san yanda zamuyi mu cimma matsalar ta hanyar shawara da abokan aiki.

Menene abincin da kake ci da safe? Gaskiya, ina son cin abinci mai nauyi kamar su tuwo, gurasa da dai sauransu.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Ina son hira cikin mutanen da ban sani ba, kuma ina son hira cikin iyalina kuma ina son hira cikin dangina. In na zo nami wasa mai dariya, shi kaɗai yakan sa ni nishaɗi sosai sosai.

Kana zama kan gwiwa? Tabbas ina zama kan gwiwa. Misali lokutan sallah ko kuma lokutan wani aiki daya buƙaci in duka akan gwiwa na. Tabbas ina zama akan gwiwa na misali lokacin sallah ko lokacin yin wani aiki daya buƙaci hakan.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Gaskiya ba ni da wani takammamen lokacin zuwa kasuwa. Nakan je kasuwa a duk lokacin da buƙatan hakan ya same ni zan je. Idan ina da buƙatan siyan wani abu a kasuwa, kawai zan kama hanya in je. Amma ba ni da wani specific lokaci, wani lokaci da na i je makai.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? A gaskiya na fi son tuwo akan shinkafa. Domin duk lokacin da na samu tuwo da miyan da nake so, na kan ci shi sosai fin shinkafa. Saboda haka na fi son tuwo akan shinkafa. Tabbas.

Kana iya tsalle a igiya? Eh, wani lokacin idan na je gym nakan yi tsalle a igiya musamman rike igiyan da hannuna guda biyu abun da ake ce ma skipping rope. To nakan yi wannan tsallen ina waina igiyan da hannuna kuma ina tsallakewa. Nakan yi wannan.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ya danganci wane aiki, wane shift nake na aiki. Domin aikina ya kunshi aikin safe, aikin rana da aikin dare. Idan aikin safe ne, nakan fara daga karfe takwas. Idan aikin rana ne, nakan fara daga karfe biyu. Idan kuma na dare ne, karfe takwas.

Yaya kake kula da gashin ku? Nakan kula da gashina ta hanyar yin aski da kuma shafa mashi mayukan gashi waɗanda suka kamata da kuma caje wa da kum ko da brush. Ta haka nake kula da gashina yayi kyau a jikina.

Kana tafiya kasuwanci? Tabbas ina tafiya kasuwanci. Nakan je wani guraren domin kasuwanci na. Akan kira ni kuma ana buƙatan abu na kuma zan tafi inje in kai shi dik in da mutum yake muddin zai biya kuɗin delivery. Nakan je kasuwanci wasu wajen.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh tabbas ina shuka tsire-tsire a gida. Nakan shuka gwaiba, in shuka mangwaro, kashu da kuma flowers wanda zasu ƙawata gida da ƙanshi da kuma samar da iska a cikin gidan. So nakan shuka.

Me kake yi da ragowar abinci? Nakan ijje shi da safe na ɗumama na ci ko kuma na kyautar da shi ga mabukaci. Amma mafi yawanci na faɗi mamawa da safe in ci inda daddare na ci abincin. In kuma rana ne na na rage, shima nakan ije da yamma na ci.

Yaya sa hannun naku yake? Sa hannun ya danganci wane al'amari za a yi. In sa hannu ne na shigowa, shigowa da fitan ma'aikaci, shine a jikin bango ne muke sa thumbprint. Zamu sa thumb ɗin mu domin mu thumbprint shigowanka da kuma fitarka.

Yaya kake son dafa ƙwai? Gaskiya, na fi son soyayyen ƙwai akan dafaffen ƙwai. Ina son soyayyen ƙwai. Duk inda aka soya ƙwai, na kan ci shi cikin nishaɗi kuma ina farin ciki da hakan. Ina son soyayyen ƙwai.

Ka fi son fanka ko AC? Gaskiya duka biyu ina so, domin ya danganci yanayin da ake ciki. Idan lokacin zafi ne, na kan so AC sosai, idan kuma lokacin sanyi ne, na kan so fanka domin abu AC zai maka yawa a lokacin sanyi.

Wane irin fim kake son kallo? Gaskiya ina matuƙar son kallon fim wanda yake amfani da ƙwaƙwalwa, wanda za a dinga nuna fasaha da kuma ilimi a cikinsa, wanda kafin ka gama kallon za ka amfana da abin da ke cikin fim ɗin, fim ɗin fasaha.

Rubutunka yana da kyau? Tabbas rubutuna yana da kyau domin da hagu nake rubutu kuma mutane sun yi ittufaqi cewa duk abin da bahago ya yi yana da kyau kuma yana yin shi da kyau. So rubutuna da hagu ne kuma yana da kyau sosai sosai.

Kana kwana a ciki? Eh, nakan ina kwana a ciki. Amma ya danganci wane cikin kuke magana, cikin ɗaki ko kuwa cikin ofis ko kuwa cikin ina? In a ɗaki ne, gaskiya a cikin ɗaki nake kwana. In a ofis ne, nakan kwana a ofis a yayin da nake yin night.

Me kake yi da farkon lokacin da ka isa ofis? Nakan yi gaisuwa ga abokanan aikina wanda zan karɓe su aiki. Sa'annan kuma nakan fara ijje jakana, sannan kuma nima in canza kaya domin shirin zuwa wajen aikin. Duk yana daga cikin abubuwan da nake yi lokacin da na isa ofis.

Nawa kuɗin lantarki a wata? Tl gaskiya nakan biya dubu takwas dubu shida a wata amma ya danganci yanayin wutan da nasha domin muna da muna amfani da prepaid meter ne. So yanayin abin da ka sha yanayin abin da za ka biya.

Wane irin takalma ka fi so? Na fi son takalmi sau ciki. Na fi jin daɗin tafiya da shi, kuma na fi jin daɗin mu'amala da shi. Na jin daɗin takalmi sau ciki. Shi ne takalmin da na fi so a cikin jerin takalma.

Kana son cin abinci mai yaji? Gaskiya bana son cin abinci mai yaji, saboda ina fama da cutar ulcer. To inna ci abinci mai yaji yana yawan damu na. Kuma nakan ji ba daɗi sosai don cikina ma na ɓaci in ta gudawa. Bana son cin abinci mai yaji.

Wane launi idanunka suke? Idanuna suna nan fari da baƙi. Kamin yarda suke, suna nan fari da baƙi ne launin idanuna. Kwayar fara sannan ɗan cikin kuma baƙi, haka launin idanuna suke.

Wani irin kayan ɗaki ka fi so? Ina son kayan ɗaki na katako domin suna da daɗin al'amari da kuma kayan ɗaki misali kayan kallo na zamani wanda za ka yi amfani da su cikin nishaɗi da walwala. Nakan son kaya na zamani.

Ya kake magance kokekoke? Nakan magance kokekoke ta hanyar sauraron me kawo kokekoken sannan kuma mu duba ga ya za'a yi a kawo maslaha ga kokekoken. Sannan sai mu san yadda zamuyi maganin wannan kokekoken da mutane ne suka kawo, gidane aka kawo ko yanene.

Nawa kake iya tafiya a ƙafa? Gaskiya nakan iya tafiya a ƙafa kaman kilomita ɗaya, biyu zuwa ma uku. Iya, abin da zan iya ke nan. Nakan iya tafiya a ƙafa kilomita uku zuwa biyu zuwa ɗaya. Ya danganci yanayi.

Yaushe kake farkawa kullum? Nakan farka wa jajen ƙarfe huɗu na safiya in yi sallar asuba sannan in gudanar da azikara da sauran abubuwan da nake yi exercise da dai sauransu motsa jiki kenan. Nakan tashi wa jajen ƙarfe huɗu na asuba.

Wani irin nama ka fi so? Gaskiya ina son naman rago sosai, musamman in aka yi shi farfesu ko kuma aka soya shi. Ina matuƙar son shi a haka sosai sosai. Ina son naman rago. Na fi son naman rago fiye da sauran naman.

Me kake shirin yi a karshen mako? Abin da nake shirin yi a karshen mako shine idan hutu ya faɗo mun ranan da kemu masu aikin yin shift ne sai in huta a gida ko kuma nayi wanki ko kuma nayi wani gyare gyare na gida. Idan hutuna ya fado a karshen mako ina gida.

Kana raba ayyuka ga wasu? Tabbas ina raba ayyuka ga wasu, musamman ayyukan ɗinki da yake ni. Na iya sana’an hannu, ni tela ne, so idan aiki ya min yawa nakan raba shi ga wasu su zo su taya ni in biya su. So ina raba aiki da wasu.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Yana da ɗaya daga cikin nasarorin da na samu a aiki. Na sami ilimi sosai, na zamantakewa tsakanina da al'umma, mutane da suke zuwa daban daban. Kuma sannan nakan fita in je in yi workshop seminars, in samu certificate.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Nakan nema magani na sha. Bayan na sha magani kuma ban cika fiye shiga cikin mutane ba saboda jam hanci da kuma fiye ce majina ba kowa ke son haka ba.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Tabbas nakan sha ruwan 'ya'yan itace, musamman ruwan kwakwa, ruwan cashew, ruwan mangwaro duk nakan yi ta'ammali da su wajen sha in aka matse su.

Nawa matashin, nawa matashin kake amfani da su? Ina amfani da matashi guda biyu wajen kwanciya. Ɗaya in saka a ƙafana wani kuma in saka a tsakankanin ƙafafuna amma na fi amfani da guda ɗaya a lokacin da nake sa kaina a kai.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To, yadda al'amari ya zo haka ake yin shi. Mukan daidaita aiki da rayuwa ta yadda aikin ya kasance mana. Idan ka tashi aiki sai ka san yadda za ka kuka gudanar da wasu saboggin rayuwanka ta gefe. So haka muke daidaita aiki da rayuwa.

A ina kake ajiye makullan ku? Mu kan ajiye makullai a cikin jakunkunanmu, aljohunanmu ko kuma mu rataye su in na ofis ne. Ya danganci a ina mukullin yake.

Kana shan ruwa mai sanyi? Tabbas ina shan ruwa mai sanyi a lokuta daban-daban, amma kam lokutan sanyi ban fiye shan ruwa mai sanyi ba saboda ina samun matsalar sore throat. So lokacin sanyi ban cika shan ruwa mai sanyi ba amma lokacin zafi throughout muna shan.

Sau nawa kake karɓar kira a waya? Gaskiya na kan karɓi kiraye-kirayen waya a rana. Misali zan iya sha so biyar, so takwas har zuwa goma. Ya danganci yanayin ayyukan da ke kaina da kuma yanayin commitment ɗin da ke tsakanina da mutane. Yanayin kiran.

Kana buga rubutu da sauri? Eh nakan yi rubutu da sauri musamman lokacin da nake makaranta idan ana mana dictation. So mu kan bi da wurruri da sauri sauri saboda mu samu me kacin abin da ya kamata mu kacin a lokacin da ya kamata.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Tabbas ina amfani da ajiya a yanar gizo musamman ta Google Drive. San ta Google, eh ta Google inda zan yi in injicontacts dina.

Ka fi son tufafin auduga ko siliki? Gaskiya, na fi son tufafin auduga domin a nan shi muka fi amfani da shi. Ba a cika amfani da tufafin siliki ba so na fi son tufafin auduga.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Tabbas na kan sanya tunatarwa don ayyuka. Misali a wayana na kan sa ya tuna mun ina da abun da zan yi lokaci kaza, ina da abun da zan yi lokaci kaza. So na kan sanya wannan domin ya dinga tuna tar da ni.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace, musamman ta yanar gizo-gizo. Nakan cim masa ta hanyoyi da dama.

Sau nawa kake rubuta rahoto? So ɗaya a ƙarshen wata nake rubuta rahoto. Ya danganci yadda al'amarin ya bijiro da kuma yadda za a yi shi. Amma dai yadda na ke yi, so ɗaya ne a ƙarshen wata.

Kana koyan wata yare? Ina koyan yaren Larabci. Naka mai da hankali domin na iya yaren, domin ina da matukar sha'awar koyan yaren, domin yana da matakar muhimmanci a gurina.

Wane fure ka fi so? Ina son kowane kalan fure. Ina matuƙar son kowane kalan fure, indai fure ne, ni masoyin fure ne. Ina son kowane kalan fure.

Kana cin salat? Eh, ina cin salat a cikin abinci ko kuma na ci shi haka. Ina cin salat a cikin shinkafa ko kuma a cikin kayan ganye.

Kana sauraron rediyo? Tabbas ina sauraron rediyo lokuta da dama. Nakan saurari rediyo domin in ji halin da ƙasa ke ciki da kuma sauran labarai da ba a rasa ba.

Wane launi bango-bangoyinku suke? Idan fankoki kuke nufi, mafi yawancin fankokinmu kalan su farare ne. Idan kuma barguna kuke magana, ya danganci wane kala mutum ke so.

Kana son karanta littattafai? Tabbas ina son karanta littattafai. Domin ni ma'aboci karatun littattafai ne. Misali, littattafan Turanci da kuma na Larabci.

Wanne irin wasa ka fi so? Na fi son wasan ƙwallon ƙafa domin na kan samu nishaɗi a cikinsa. Ina matuƙar son wasan kallon, wasan ƙwallon ƙafa.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Duk lokacin da na samu lokacin kai na, nakan wanke kayayyaki na. Musamman lokacin da na samu hutu a gurin aiki ko kuma.

Wane irin yanayi kafi so? Na fi son yanayin sanyi domin na fi jin daɗin mu'amala a wannan lokacin. Yanayin sanyi ba shi da daɗin mu'amala, gaskiya. Ainun shi daɗin mu'amala.

Yaya muke sadarwa a wurin aiki ta hanyar amfani muna sadarwa ta hanyar amfani da intercom, intercom na cikin wurin aiki. Duk inda kake so ka yi magana, za ka kira lambar su ne kawai sai ka yi magana da su kai tsaye.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma da yawa za su kai kaman ƙafa biyar ko shida da nake amfani da su zuwa aiki da kuma rayuwana na cikin gari.

Kana kunna kendir a gida? Tabbas ina kunna kendir a wuta a gida yayin da aka ɗauke wuta ko kuma ina da wani amfani da zanyi dashi. Nakan kunna kendir nayi amfani dashi ya danganci me zanyi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Wani lokacin na kan yi bacci, wani lokacin kuwa na kan yi kallo ko kuma na zauna ina kallon yanayin cikin mamakin iko na Ubangiji.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi. Domin ni ɗin tela ne, to nakan iya ɗinka tufafi na maza da na mata duka baki ɗaya.

Wane hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun hagu wajen yin rubutu da sauran al'amura. Na fi amfani da hannun haguna akan hannun dama.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Ya danganci me nake cewa kuma a yanayin fushi nake magana ko--ko a yanayin kwanciyar hankali. So duk a yanayin da na kasance nakan yi magana daidai da wannan yanayin, ko a hankali ko da ƙarfi.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Tabbas na kan yi hawaye lokacin yankan albasa. Domin in aka yi sa'a albasan mai yaji ce, kafin ka gama yanka ta duk ka gama yin hawaye.

Ina kake son ziyarta? Idan a Nigeria ne, ina son ziyartar Lagos, Adamawa, Taraba. Idan kuma ƙasashen waje ne, ina sha'awan ziyartar London, California, Paris.

Yaya kake shirya ayyuka? Nakan shirya ayyuka ne daidai da abun da za a yi, yanda kuma aka ba ka tsarin to haka za ka shirya abun da za ka yi na aikin. To yanda abun ya so haka za ka yi shi.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tafatar da ingancin aiki ta hanyar duba kyawunsa da nagartansa, sai in gane cewa wannan aiki ingantacce ne.